To. Assalamualaikum warahmatullahi. Mufara da sallama mun tashi lafiya. To, yanzu ina tafiya zuwa gurare. Shine kamar ta gabita. In bata zuwa bakin titi sai na, sai na tsaya. Ina abin hawa zuwa wurin da zanyi. To, idan na samu abin hawa muka yi tsada da shi misali, za ku ki bada ɗari biyu ko kuma ɗari uku ya danganta da wurin da zai je. To, idan na bashi idan na shiga muka tafi ya je wurin da zan je zamu fita in bashi kuɗin. Idan wurin da yake a bakin titi ne sai na ƙarasa zuwa wurin da zani Idan kuma wurin da zan je a cikin lungu ne ko layi haka to sai in tattaka. Musamman akwai layinda abin hawa bai shiga ba to sai in tattaka sai mu je inda zan je. Sannan kuma idan ya kasance kamar fitaci da safiya wajen aiki to idan na fita na tafi na je na hau abin hawa. To, za mu je shima wurin, wurin aikin namu yana da ɗan tazara kaɗan ba yawa da titi in muka sauka a titi sai mu gangara zuwa wurin aikin. Musamman ma da yake a kwai wani me adaidaitasu keke napef da yake ɗaukan mu daga nan gida ya kai mu wajen aikin. Idan ya kai mu, za mu bashi kuɗinsa naira ɗari uku. Saboda ga unguwar da nake zuwa wajen aikin yana cin naira ɗari uku a kuɗin transport. To, nakan je gurare ne a hanyar hawa adaidaitasahu misali. Wani lokacin kuma sai dai mutum ya hau mota idan wurin ya yi nisa ne. Kamar ya danganta da zuwa wani gari haka ko kuma gida ne nisa to za mu yi amfani da adaidaitasahi wajen awu mota wajen zuwa wurin da za mu je. Amma dai mun fi amfani da adaidatasahu wajen zuwa gurare. To, idan ya kasance kamar cikin gari ne idan muka je muka sauka akwai tazara sosai daga titi zuwa cikin lungun nan. Akwai tazara to sai mu gangara mu dafa ƙasa. Muna tafiya, muna tafiya tafiya mai nisa har mu zo gidajen, gidajen mu yana da tazara zumunkadaki. Dokuna ne sosai ka wuce wancan ka koma wancan ka wuce wancen Ka koma wancen To, gidanmu da tazara gaskiya to haka muke wucewa muna zuwa. Ta wannan hanyar muke zuwa gurare ta hanyar hawa abin hawa kamar adaidatasahu keke napef da mota. Tananan muke hawa muna zuwa guraren da za mu je. Musamman idan ya kasance wurin da za mu je shi tazara ne sai shine muke amfani da mota. Amma dai inda ya kasance bashi da tazara sosai adaidaitasahu keke napef ya wadatar mana zai kai mu dak inda za mu je.

To, mu da yake aikin koyarwa ce. Abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa aiki shine yadda za ka shiga aji, ka je ka koyar da yara. Yadda za ka shiga aji ka koyar da yara kuma ya kasance yaron da sun fahimci abin da ka koya. To wannan yana ba mu ƙwarin gwiwa sosai, yana taimaka mana yanda mutum zai sami ƙwarin gwiwa yayin ci gaba da koyar da su. Musamman a ce idan ka yi koyarwa misali, ka faɗi misali explanation na abu, kai explanation ka ba da examples, ka ba da types na abin da kake koyarwa a kai. Ka yi tambaya, yara suka kawo maka exactly abin da ka faɗa ko kuma har ma wani yaron ya kawo wani ƙarin haske a kai. To wannan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa na cewa duk abin da muka koyar yaran suna fahimta, za mu iya suna fahimta kuma zai taimaka mana wajen ci gaba da ɗauko wasu topic topic ɗin mu ƙara cewa daga yayinan ba mu da hauki a kai. Cewar duk abin da muka yi yana karɓuwa, yaran suna fahimta. To haka nima idan mutum yayi exam ko aka zo test ko kuma wani asamin aka bayar, yaran za su bayar da gamsasshiyar amsa. Wannan ma yana ƙara mana ƙwarin gwiwa. Musamman a wajen exam ka yi tambaya akan abin da ka koyar, shi kuma yaro ya kawo maka exactly abin da ka koyar masa. Hakan yana nuna cewar suna fahimtar aikin, suna gane abin da ake koya musu. Ko yaushe ka bayar da aiki za su iya yi a cikin aji a time ɗin da ka yi topic, shi ma za su iya kawo maka bayanan topic ɗin. To wannan yana taimakawa ya baka ƙwarin gwiwa sosai a ciki. Ko da asa misali ka karɓi wannan, ka karɓi books na yara, za ka yi checking notes to ka duba ka ga majority misali three, one over three over four na yaran gaba ɗaya sun yi duka abin da ka babbayar a yi, sun yi maka. To wannan zai baka ƙwarin gwiwa yadda za ka, za ka dinga jin daɗin cewar wannan aiki da kake yi ba aikin banza ba ne. Suna fahimta kuma suna ba da goyan baya sosai kuma wannan zai baka ƙwarin gwiwa yin aikinka da confidence. Kuma ba ka da hakin dukkan wanda zai zo aiki zai ma tambayoyi a kai, zai ma yara tambayoyi a kan aikin da ake musu. Za su ba shi amsa kuma za su nuna cewar ana yi musu ta hanyar littattafansu da ta hanyar yadda za su baka, za su dinga amsa dukkan tambayoyin da aka yi musu a kan wannan aiki da ya zama shine aikin da kuka yi musu. To wannan yana da kyau sosai, yana bawa malami ƙwarin gwiwa. Ƙwarin gwiwa da kuma ba shi dama ta yadda idan ya tashi zai kuma yin wani. Ba shi da wani tunani, ya san cewa yaran nan suna fahimta, gane wa dukkanin abubuwan da aka yi musu. Suna fahimtarsa, suna kuma gane wa. Za kuma su amsa exactly kamar yadda aka yi masa aiki.

Eh, muna da manufa ta wata wata har ta kullum kullum ma. A wasu ite iya wata wata misali a aikin mu dukkan ayyukan da mutum wance malami zai koyar to manufarsa shine yaran su iya shi wannan aikin yadda aka koyar da su shine manufarsa su koyi wannan aiki. Misali idan ace malami yana koyar da umm English tab to a wannan ranar abin da malami zai koyar shine na-noun to manufar wannan aiki na noun na yau da za muyi shine yara su kawo meaning na noun wato ma'anar noun suna. Sannan kuma yara su kawo example na noun misali ace suce sunan bishiya, Musa, Maryam to kamar waɗannan su ne misalan yara su kawo su. Sannan kuma yara su kawo type na suna, ire-iren suna kamar ace proper noun da sauransu. To a yau aikin da za a yi manufarsa shine yara su kawo ma'anan suna sannan su kawo example na suna misali na suna kenan sannan su kawo type na suna ire-iren suna to ace wannan shine. Den gobe ma idan mun zo da akwai a irin aikin da aka yi na gobe shima akwai manufar da ake son yaran su kawo. Akwai manufa, manufar shine abin da ake son yaran su kawo wato abin da ake so yara su fahimta a wannan aikin da aka yi a gobe kenan idan mun zo. Haka jibi ma in Allah ya kaimu idan muka zo shima aikin da muka yi shima manufar wannan aikin shine yara me suka koya to abin da suka koya su kawo su a ciki to shine manufa to a kullum a ayyukan mu na koyarwa kullum akwai manufar malami da yake so yara su kasance su ne. To bayan na kullum kullum akwai na sati sati ma a satin me suka koya da malami zai so ya fitar ya ce abu kaza da abu kaza suka koya to wannan shine har zuwa wata wata. A wata dai manufar mutum shine ya koyar da abubuwa kuma an samu yara sun dauki abubuwan sun fahimta shine har ta dalilin haka sai malamin ya fitar da tsarin yin assignment ko kuma ya fitar da tsarin yin test gwaji na wannan wata. Wanda test in zai yi shi saboda ya gane me yaran suka gane akan abin da aka koyar da su. Manufar malamin shine yaran suka fahimci wannan aikin da aka yi su suna ganewa kenan ko kuwa basa ganewa. Ta dalilin yin wannan gwaji ta haka ne manufar malamin za ta fito wato manufarsa ta son ya ga me suka koya akan abin da aka koyar da su. To idan ya a ni musu gwaji misali ace ku kawo sunayen mutane guda biyar, kawo sunayen abubuwa masu rai guda biyar, kawo sunayen abubuwa marasa rai guda biyar. To ta wannan hanyar idan suka kawo in za ka gane cewa manufar taka ta son su koyi aikin ta fito ko bata fito ba. Idan aka samu aƙalla kashi uku a cikin huɗu waɗanda suka kawo aikin to an samu ni'a.

Gaskiya bana son gurare masu hayaniya, guri mai hayaniya ai ba shi da daɗi. Guri mai hayaniya yana sa ciwon kai, ya sa ciwon kai, ya sa mutum jiri ma. Musamman to gara gara ma idan mutum kasuwa ce ya je, to ita da ike ba zama yake ba. Kawai abun da mutun zai je ya yi, zai siya abin da ya je siya ne ya gama ya wuce ya tafi. To shi ne sauƙin ta ta kasuwa amma a sa misali kawai guri ne ake zaune ake ta hayaniya, ake ta hayaniya wannan yana damu. Ni dai bana so gaskiya yana damu na. Yawan hayaniya ma ba ta da daɗi. Misali ace an kamar ko da a makaranta ne kana zaune ake ta wannan surutun yana damu na. Gara gara ma ace id nean gurin biki misali kamar gurin biki, shi gurin biki yana da sauƙi. Me sauƙinsa? Saboda, saboda baza ka saboda dama ana ta wannan hayaniyar ce saboda farin ciki na misali bikin aure ko bikin suna. To amma shi ma irin wannan ɗin gaskiya yana damu. Bana, ni bana son hayaniya gaskiya. Bata cikin tsari na hayaniya, na fi son in dinga ji na shiru silent kafi dan samun natsuwa. Idan mutum yana cikin yana shiru ba hayaniya sai ka ga mutum yana cikin natsuwa amma rashin yawan hayaniya yana ya kasa samun natsuwarsa. Hayaniya bata da daɗi gaskiya, bata da daɗi ko kaɗan. Rashin hayaniyar yafi hayaniyar sauƙi, yafi hayaniya sauƙi gaskiya. Amma hayaniya bata da daɗi ko kaɗan. Gara dai mutum ya kasance cikin shiru silent yafi masa amaimakon a ce yana cikin hayaniya ko yaushe. Amma gurare masu hayaniya ai ba su da daɗi kwata kwata indai ba misali wani abu ya kai mu ba to ni bana ma zuwa gurin hayaniya bana zuwa. Gurare dai na silent ka zauna daga gefe ɗin ga yin abun da zaka yi ko ka daddanna wayarka ko kuma imma tunani mutum zai tafi to ya tafi tunanin sa amma wurin da yake da hayaniya kace ka zauna ai ta hayaniya, ai ta hayaniya, kacace, kacace, kacace. Gaskiya bana son gurare masu hayaniya. Bata a cikin tsari na hayaniya, na fi son in dinga ji na shiru silent kafi dan samu natsuwa. Idan mutum yana cikin yana shiru ba hayaniya sai ka ga mutum yana cikin natsuwa amma rashin yawan hayaniya yana To duk bana son sanyi, bana son guri mai hayaniya. Na fi son dai silent guri. Na fi son silent. Guri mai hayaniya ba shi da daɗi. Gurin da yake silent yafi. Gurare masu hayaniya ma ni bana ma zuwansu to in ta kama bana ji, bana jin daɗinsa. Na fi son dai ya kasance wurin da kake a silent kake. Ba wata hayaniya. Ka zauna ka yi shiru. Kace ka zauna a cikin hayaniya ana ta cece kuce, cece kuce bata da daɗi hayaniya ba. Gaskiya bata da daɗi. Na fi son gurare ne mai sauƙin haka silent wanda ba shi da hayaniya. Amma gurin hayaniya ya sa mutum ciwon kai. Ya sa shi ma zazzabi ma sai idame ka saboda hayaniya. Bana son gurin hayaniya ni kwata kwata.

Bana son kallon wata na dare. To shi kallon wata na dare a me yake. Kawai sai mutum ya tafi ya je ya dinga kallon wata na dare, gaskiya ni bana son kallon sa. Bana son kallon sa. Ai sai sai ya kashe wa mutum ido. Saboda shi wata, ai hasken sa ya yi yawa. To gara gara ma idan lokacin da yake jariri ne, jaririn wata kamar, kamar misali yanda mu muke duba jaririn wata na azumi, Toh irin wannan shine kawai abin da na sani Muna fitowa muna duddubawa amma ban da shi kallon wata dai gaskiya bana yi. Nan kallon wata, bana kallon wata na dare. Da daddare kuwa, musamman lokacin da wata yana haske, ya kai daren goma sha ɗin nan, goma sha biyar, sha huɗu, sha uku, goma daga goma zuwa sama, bana kallon sa. Saboda yayi min haske da yawa, sai ya kashe wa mutum ido. Kwata kwata ni kallon wata na dare ma bai dame ni ba, ban cika kallon sa ba. To in ya wuce lokacin da ake ganin watan azumi, shi ma kuma shi ma jariri ne jinjirin wata To kuma wannan na iya zuwa, in dinga duba shi. Saboda ana son a kama azumi amma idan ya kasance yayi nisa, wannan me hasken wata ɗan daren goma sha uku, sha huɗu, sha biyar, yana da haske da yawa. Ana kallon sa gaskiya, bana kallon sa. Saboda yayi min wannan, yayi nisa. Sadai kawai dai idan ya haske guri, to shi ne Alhamdulillah muna kallon sa. In ya haske guri mu kalla hasken gurin amma in ɗaga ido na haka in kalli wata, gaskiya bana kallon sa. Bana iya kallon sa yayi min wannan. Ya kai wani minzali da bazan iya kallon sa ba. Ya kai minzalin hasken wannan haske Zai iya effecting na idon mutum, saidai in ya haske gurare haka misali na fito tsakar gida za ka ga wata ya haske guri idan ya bar watan In ya kai daren goma sha uku, sha hudu To wannan zan zo in kakkalla, amma idan ya wuce in kalli tsakar gida Kawai kai bazan iya daga kai in kalle shi ba, bana kallon sa Saidai kuma idan ya yi hasken ya shigo cikin falo ta windo zaka ga hasken yana shigowa ka ga shima zai haskawa mutum cikin falonsa indai ya kai wannan tsakiyar wata din Toh shine sai in gan shi ta nan, amma dai wai in daga kaina haka bazan iya iyawa ba, zai damu idanu ai tinda ya yi haske dayawa zai iya damun idon mutum Dan haka bana kallon watan dare, bana kallon sa Har sai in yana dan karami, jaririn wata ba zan iya daga kaina in kalle shi wannan dan karamin dai, amma indai ba'a karami yake ba ya girma, bana iya kallon wata, wata.